Kana son cin abincin titi? Gaskiya ba na son cin abincin titi. Na fi son cin abinci wanda na dafa da kaina. Idan na ci abincin titi toh ya zama man dole ne, amma umba haka ba. Ni ba na son abincin titi ko kaɗan, sai abincin da na ke dafa da hannuna.

Yaushe kake yin wanka? Na kan yi wanka da safe, kamin in fita, idan na dawo kuma daga wurin aiki, na kan yi wanka. Wani lokaci kuma, idan ina gida ban je ko ina ba, na kan yi wanka da safe, na kan yi wanka da rana, kuma na kan yi wanka da yamma. Kuma da wani lokaci, idan na jin zafi, na kan yi wanka kuma.

Me ka ke yi don kiyaye lafiya? Akwai abubuwa da yawa wanda ni ke yi don kiyayen lafiya. Nakan mosan jiki, wato akan ce exercises, nakan yi exercises idan na tashi daga bacci. Nakan sha ruwa a rana, isheshshen ruwa wanda jikina yakan bukata. Nakan ci abinci a lokaci, bana bari sai lokaci ya kure kamin ci abincin dare domin in samu digestion mai kyau. Nakan kuma sha ruwa, isheshshen ruwa, okay na faɗa wannan tukun. Nakan yi bacci, isheshshen bacci a rana. To, yan da ni ke yi ke nan in, in samu kiwon lafiya kuma lafiyan jikina.

Me ka ke shirin yi a ƙarshen mako? Gaskiya ba na yin abubuwa da yawa a ƙarshen mako. Nakan huta, nakan samu isheshen hutawa a ƙarshen mako. Dalilin dun a sati nakan yi aiki sosai. Ranan Litinin zuwa ranan Asabar nakan yin aiki sosai to ba hutawa. Idan na kai ƙarshen mako, nakan zauna in yi aiki, in huta sosai. Ba na yin aiki da yawa, domin in samu jikina ya huta ga sati mai zuwa. Dalilin ke nan ba na aiki da yawa, ba na yin wani abubuwa sai hutawa a ranan mako. Shine wannan nan, wannan ne dalilin ke nan.

Yaya kake jagorantar da mutane? Gaskiya ni, yadda nike jagorantar da mutane bana cusa matsu ra'ayi na. Nakan ba su dama su faɗi ra'ayinsu, su ba da sha'awaransu. Abin da nike yi kenan idan nike jagora-- ina jagorantar da mutane, nakan ba su dama su yi abin da su zuciyarsu ya faɗa. Nakan ba da opinion nasu domin mu samu mu ci gaba duka. Bani ne kawai wanda nike de, eh, eh, ra'ayi, ra'ayi ko ina da ƙwaƙwalwa wanda kome na faɗa shine zai tsaya ba. Babu, ni ba mai yin haka bane.

Wayarka tana daidaita haske da kanta. Babu, ba ta daidaita haske da kanta. Idan na yi setin, to za ta iya daidaita haske da kanta. Amma in bai yi setin ba, ba ya daidaita haske da kanta automatically. To sai dai na yi seti, kamin.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh nakan biya kuɗi ta waya. Ai kowane abun da nike siyowa ai nakan biya kuɗina ta waya. Ai biyan kuɗi ta waya abu ne wanda ta zo ta tsaya ba abun da sai mutum ya so ba ra'ayin mutum ne ba. Don ya zama dole ne idan ka fito ka je ka wani wuri ka siya abu toh, dole ne kayi biya kuɗin ta waya.

Yaya kake magana da abokanin ciniki? Gaskiya magana na a gare su nakan ba su zakin baki da yawa. Don cewa na san cewa su, su kan kawo mini kusomomi idan ina mu'amala da su mai kyau su kan kawo mini kusomi kuma su kan sa kasuwanci nawa ya samu cigaba. Don haka magana na da su zakin baki ne nakan ba su zakin baki sosai. Kuma na kai mu'amala mai kyau domin su kawo mini abokanin ciniki.

Wani irin nama kake fi so? Na fi so naman farin nama ba jan nama ba. Don na san cewa jan nama ba shi da kyau a jikin mutum musamman idan mutum ya fara tsufa. Don haka na fi so farin nama, nama kaman naman kaji da kuma naman kodi da naman beguwa. Duk namomin da suke farin nama. To naman da nike so kenan bana son naman saniya don jan nama ne.

Wane gudu na fanka kaki fi so? Wani lokaci na kan ƙure shi duka-duka. Mu samman lokacin da nike bukata iska da yawa ina jin zafi a cikin jikina, na kan ƙure shi duka domin in samu isasshen iska. Amma idan bana buƙatar wannan, na kan sashi a na ƙarshe, dun bana buƙatan iska.

Kana taunawa goro? Eh nakan tauna goro. Idan na sha abubuwa wanda ke zaki da yawa a cikin jikuna na, to nakan nema goro in tauna. Kuma goron da ke taunawa shine namijin goro. Domin yana magani ne, domin ya rage zakin da ke jikin mutum. Dalilin kenan nakan tauna wa goro.

So nawa ka ke goga haƙora? Nakan goga hakora sau biyu a rana. Amma wani lokaci nakan goga fiye da haka. Duk ranar da nakan goga hakorana fiye da haka, ranar wanda na ci abubuwa wanda ba kyau wanda ya ɓata mun hakora to nakan goga hakorana sau da yawa don in fidda wadannan abubuwa wanda ke sa bakina ya samu wari.

Me ka ke yi lokacin da ka kamu da mura? Idan na kamu da mura bana sa fanka, bana zauna a inda akwai fanka kuma bana zauna a inda akwai sanyi kuma nakan sa riguna wanda ke kamun zafi a jikuna na kuma nakan sha abubuwan da ke zafi kaman miya mai zafi da kuma abinci mai zafi. To abin da nake yi ke nan idan na kamu da mura.

Kana kallon taurari da dare? Gaskiya bana kallon taurari da dare. Amma lokacin da nake yaro nakan duba taurari a sama kuma nakan kallon taurari. Amma yanzu da na zama babban mutum bana kallon taurari. Amma saiwani lokaci idan ina waje to kila idana nakan duba sama nakan kallon taurari amma ba wai kowane lokaci bane.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Lokacin na shekara wanda na fi so shine lokacin ta ƙarshen shekara kamar lokacin Disamba. Dalilin da nake so wannan shi ne lokacin da akwai bukukuwa da yawa wanda ake yi wanda yakan ka sa lokacin ya zama lokaci mai kyau kuma aka yi araya da yawa a lokacin wannan. Kuma bikin Kirsimeti akan yi a wannan lokaci shiyasa nake so wannan lokaci a na shekara.

So nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidana a kowane lokaci. Ko yanzu ma ina tsarkake gidana. Don idan ban sarƙaƙe gidana ba, abubuwa ƙanana masu cizo za su shiga. Kaman su sauro da su kyankeso da su, eh, cinaka za su shiga cikin ɗakuna. Don haka nakan tsarkaka gidana a kowane lokaci domin in tsare waɗannan abubuwa daga shiga ɗaki. Don haka ina da electronic, eh, maganin sauro, maganin kiyashi, maganin abubuwa waɗannan don sarƙaƙewa.

Kana cire takalma a gida. Babu, bana cire takalma a cikin ɗaki. Nakan cire takalma a wajen ɗaki kamin in shiga ɗaki. Don haka ƙasa ba za su bi ni su shigo ɗaki ba. Dalilin da nake yin haka kenan don kar in dinga share ɗaki a kowane lokaci. Idan na shiga ɗaki da takalma, nakan kwashe ƙasa daga waje in shiga da su a ɗaki. Amma nakan cire takalma na a waje, in buga su, in cire duka ƙasa wanda suka biyo ni kamin in shiga cikin ɗaki.

Wane irin wasa kake fi so? Akwai wasa guda uku wanda na fi so. Na ɗaya shine wasan kwallo. Na fi son wasan kwallo da kuma wasan table tenis da kuma lan tenis. Waɗannan nakan kira su ɗaya don dukansu tenis ne. Nan kuma akwai wasan draft wanda nike so kuma, kuma na iya bugawa wannan. Na iya buga kwallo, na iya buga draft, na iya buga table tenis sai dai ba iya buga lan tenis ba. To waɗannan wasan ne nake fi, na fi so domin na iya bugawa.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidanmu yana da ƙasa iri ta biyu. Ɗayan kuma na farkon shine wanda ke bakin ƙofa, yana da tauri. Jan ƙasa mai tauri ne wanda idan kana so mutum yana so ya yanka ciyawar da ke bakin gida suna da kauri don ƙasan yana da kauri. To a ta gefen kaɗa gidan kuma akwai watsun kaya mai laushi wato irin wanda ke kyau ma, na abinci wanda akan iya shuka abinci a wurin. To irin ƙasan da nake da su ke nan. Jan ƙasa mai kauri da ƙasha mai laushi mai kyau na shukawa abubuwa.

Ina kake son ziyarta? Zan fi so in ziyarci England, musamman London. Don in ziyarci Arsenal Football Club don football club ɗin da nike so kenan kuma nike shahawansu kuma sune ƙungiyar ƙwallon nawa da aka in so ziyarce su.

Kana riƙe riga a aljunka gaskiya bana riƙe a riga a aljuna. Koda lokacin da nike yaro ma banyi waɗannan irin wasa ba. Ai yanzu dana girma shine zan dinga riƙe riga a aljuna gaskiya ba zanyi wannan ba kuma bana yi wannan.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Aiki na sukan tashi a karfe takwas na safe, to wani lokaci wani rana sukan kai lokaci, goma sha biyu na rana, wani lokaci kuma sukan dauka daukan har karfe biyu na rana.